Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida kamar su shinkafa, doya, albasa, tumatur, taruhu da sauran su kayayyakin noma da yawa ina shuka su sosai sosai ina shukawa.

Wane yanayin ɗaki ka-ka ke fi so? Eh ni irin ɗakunan da nake so su ne ɗakunan da ya zamanto cewa suna da kyau sosai, wanda suna da fadi, wanda zai ƙunsa mutane da yawa. Kaman a ce irin mutane ko hamsin ko fiye da haka ko kuma wanda ma bai ma kai haka ba. Amma dai ya zamanto cewa ɗaki mai kyau wanda yake da kayan ado sosai irin wanda za a ce irin wanda aka samu POP, wanda za a samu fanka da su wuta masu kyau sosai. Hadda su socket kafin a fara maganan cewa za a kawo kujeru. To a cikin irin kujerun nan, ina son kujeru masu kyau wanda ya zamanto cewa ba su da nauyi waɗanda ya zamanto cewa kalan su zai yi daidai da kalan fentin da aka sa a bango. Tukuna sai a kawo babban plasma mai fadi sosai wanda ya zamanto cewa d-abun da za a dinga kalla a ciki zai zama abun da zai girma kaman yana gaban wadanda suke kallon shi. Tukuna, a baya wannan sai a kawo, su rediyo masu kyau sosai wanda ya zamanto cewa suna da babban speaker wanda spesker idan aka ɗan sa volume kaɗan, yadda abun zai kasance zai bada ma'ana. Mutane za su dinga ji wanda ba sai an sa volume yayi volume din yayi sama sosai ba. Daga nan kuma sai a zo ɓangaren dish wanda za a ce kai wannan dish ɗin nan ko da wanda ma ba za a yi subscribing ba wanda zai ba mutum daman yin kallon duk abun da mutum yake so. Daga wannan sai a je ɓangaren fridge ko freezer. Irin mai ƙayatarwan wannan sosai shine wanda na fi so sosai wanda ya zamanto cewa za a samu ɓangarori daban daban a ciki wanda za a sa kaya daban daban. To irin waɗannan kayan da za a sa a ciki zai zamanto wanda zai zamanto cewa yana da ɓangarori daban daban saboda ya kwashe kaya da yawa. In ya kwashe kaya da yawa, ka gan za a yi abubuwa da yawa da su saboda kada wannan kayan su lalace. Balle ma yanzu inda ake maganan solar inverter wanda zai zamanto cewa wannan fridge ko freezer zai zama wanda yake amfani da solar inverter saboda kaɗa kayan ciki su samu matsala ko kuwa su lalace. So saboda haka wannan shi ne zai yi daidai. Banda wannan kuma ya zamanto fankan da za a samu zai zama fankan da ko da a ce ana cajin shi ne in ba ma cajin shi ake yi ba ya zamanto cewa wanda zai dinga amfani da solar saboda ko da babu wuta zai zamanto cewa za a iya amfani da, wannan fankan nan saboda yanayin canjin lokaci saboda matsalar zafi. So shi ne dai a takaice.

Kaman nawa kake karɓar kira a aiki? Eh, ina karɓan kira sosai a wajen aiki saboda ya danganci yanayin yadda ranan ya kasance. Saboda haka akwai wasu wanda ya zamantace wa za su samu suna buƙatan abubuwa sosai, musamman idan ya zamanto cewa lokacin da ake buƙatan abubuwa ne musamman idan ya zamanto lokacin ko kuma yanayin wannan abun. To saboda haka mutane za su buƙaci wannan abun sosai sosai. Shi ne zai sa kowa zai damu da wannan. I dinga yin bincike, za ka gan za ka yi bincike. Shi ya sa za a dinga kira ace to a'a wannan abun da ya faru, me ne ne abun da yake faruwa? To wannan zai sa da inda wannan abun yake saboda hasancewa ina yin wannan harka. To shi ne ya sa ya zamanto cewa mutane za su dinga kira su ji ya abun yake kuma ya za a samu wannan abun saboda yana da muhimmanci sosai saboda ɓangaren kasuwanci na ne. To saboda haka irin wannan abubuwa shi ne yake sa ake kira sosai. Za ku gan za a yi ta kira, za a yi ta kira sosai. So irin wannan kira to shi ne zai sa su samu abin da suke so. So saboda haka, ah wannan mutanen abin da su suke buƙata ko da ba ni da shi saboda harka na ne, dole ni ma zan kira wasu saboda ya zamantace wa a samu bin wannan buƙatan sosai. So shine abin da yake sa ake ta mun kira-kira yi. A wani lokaci zan iya samun kira a rana ko kuma kira-kira yi a rana zai iya kai wa wani lokaci kamar su hamsin. Wani lokaci kuma baya kai wa haka saboda ya danganta da yanayi yadda abun yake kasancewa musamman idan ya zamanto cewa lokacin aiki ne ko kuma ranan aiki kamar ranan, ranan Litinin. Amma irin ranan Asabar ko kuma ranan Lahadi wanda ya zamantace wa mutane za su ɗan je hutu musamman ranan Lahadi bana samun kira sosai kamar sauran ranakun da jama'a suke zuwa wajen aiki a cikin mako. Amma kwana biyar a cikin mako ko kuma in ce kwana shida, shi ne a cikin mako shi ne nake samun kira-kira yi sosai. Ina samun kira-kira yi sosai amma ranan Lahadi idan ba sa wuce irin mutum ɗaya, biyu, uku wanda za su kira, wanda idan za su nema abu ah ko kuma sun ga abin da suke buƙata saboda a samu wannan abun idan aka shiga sabuwar mako. To shi ne dalilin da ya sa nake samun kira-kira yi wanda yake kai wa irin su hamsin kuma fiye da haka ko kuma baya kai wa haka wani lokuta.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, sosai ma ina karatu kafin in kwanta. Saboda, ah, wannan karatun yana da mahimmanci sosai. Wannan karatun da ake magana, akwai fa'ida sosai a cikin karatu. Idan mutum yana yin karatu sosai zai dinga samun ilimi daban daban daga fannoni daban daban kuma daga wajen mutane daban daban. Saboda mutum zai dinga karanta littattafan da aka rubuta daga wajen mutane daban daban. Saboda haka shine yake sa nake yin karatu kafin in kwanta. Zai sa idan na tashi ƙwaƙwalwa na zai kwanta da abubuwa masu muhimmanci wanda zai zamantocewa zai dinga kawo mana ci gaba wanda zai dinga gyara mun ƙwaƙwalwa kuma zai sa in samu ilimi daga, ah, littattafai daban daban. Saboda ni ma zai taimake ni, zai sa in waye sosai kuma zai sa in zamantocewa zan samu ilimi mai zurfi a kan bangarori daban daban wanda zai sa ni ma zan iya dinga yin magana a cikin manyan mutane saboda yanayin zurfin ilimi na. Saboda wannan ilimin samun shi a sanadiyan yin karatu kafin in kwana ne. Saboda idan na tashi da safe ƙwaƙwala, ƙwaƙwalwa na yana nan a buɗe wanda zai sa in dinga tuna abubuwan da na karanta. Saboda yana da mahimmanci sosai kuma har da karatu wanni bangaren addini wanda zai sa zuciya na ya dinga yin sanyi sosai saboda mahimmancin wannan abubuwan da nake karantawa. Saboda haka shine ya sa karatu kafin in kwanta yana da mahimmanci sosai. To shawara shine kowa ya zaman tocewa yana yin karatu kafin ya zaman tocewa zai kwanta saboda wannan karatu shine zai taimaki rayuwan wannan mutumin ko kuma shine zai taimake rayuwan duk wanda yake yi saboda karatu yana da amfani sosai. So ina bada shawara jama'a sun ƙoƙarta, su ƙoƙarta wajen yin karatu kafin ya zaman tocewa za su kwanta saboda irin mahimmancin da yake tattare da shi. Karatu shi ake kira mabudin ilimi. Kuma saboda irin sunan da aka ba shi cewa shine mabudin ilimi ko kuma a ce tafiya shine mabudin ilimi amma gani kawai ba da shi kaɗai ake amfani ba. So saboda haka shine ake so mutane su gane cewa duk wanda ya zamantocewa idan ya saba yin karatu to abu ne mai mahimmanci sosai, abu ne mai mahimmanci sosai. Mutane su gane haka.

Mene ne abun da kake tunawa daga yaro? Gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda nake tunawa da su a lokacin da nake ɗan ƙaramin yaro. A lokacin nan ina da abokanai kala kala wanda yaza manto cewa saboda haka wa'anda muke tare da su ba yaren mu ɗaya ba amma yawancinsu addinin su ɗaya. Abun da ake so a gane shi ne, wannan mutane sune za'a gan suna kirana da ɗan yarabawa. Na ce wannan ɗan yarabawa ne. Kuma tun ba sa gani ni ɗan yarabawa ne amma a lokacin nan su basu da yanda za su kira, basu da inda za su kira ni sai dai su kira ni da ɗan yarabawa. Saboda shi ne wanda ya kusa da yanayin yare na shiyasa suke kirana da shi. A lokacin nan akwai keken wannan aboki na dana ara a lokacin da nake yaro. Wannan keke ina cikin tafiya haka kawai abubuwan da ake gani. Amma aron keke a lokacin da aka ba aron keke kuwa sai na duba na ce to wannan keke ya za'a yike nan ni ina buƙatan shi nima in ɗanɗana nima an koya in san yanda ake hawan ta saboda lokacin nima ina ɗan ƙarami ban riga nayi wayau sosai ba. To wannan keken shine abun da ya zamanto cewa ya ji mani ciwo a kusa da ƙwayen idona. Ni kai na da na samu wannan hatsarin da masu mayar da zanyi ba saboda me? Saboda duk wanda ya zo satin nan dai zuwa wannan satin ruwan da ya fito da shi dole wannan ruwan zai ƙare. To saboda haka bana manta wa da wannan ci wanda na ji a sanadiyan keke wanda na hau. Ban da wannan akwai ɓangaren bishiya. Akan bishiya na faɗo na karya hannu. Wannan hannun wanda ya za manto cewa hannun dama ne an kai shi watan da saboda haka yana da kyau in zamanto cewa mutun yana tuna baya saboda a lokacin na samu targade. Da na samu targade a lokacin to haka dai na samu aka ɗauri wannan hannu. To da wannan cin daga lokacin kuma sai na ƙara karyewa wanda ya za manto cewa wannan karyewar har ya kai sau biyu. To shi ne abun da zan iya faɗa a wannan sashe.